Ina cin kowane irin nau'in abinci da safe, amma in son samu ne na fi son in ci abun da ba shi da nauyi, kamar shayi da biredi ko kuma kamar kunu da ƙosai ko alale. Amma idan bai samu ba, na kan ci komai da komai.

Wato in na gane wannan tambayan fure ana nufin fulawan da yake fitowa a jikin kowane ganyen da aka shuka ko kuma akan kowace shuka da ta fito ta tsira da fure. Furen da na fi so shine furen wake saboda furen wake fure ne wanda duk manomin da yake noma wake ya ga waken shi ya yi fure sosai zai ringa murna saboda yana tunanin wannan furen zai sa waken shi yayi 'ya'ya sosai.

Idan na fahimci wannan tambayar yaushe nake kwanciya kullum, nakan kwanta daga ƙarfe goma zuwa ƙarfe goma sha ɗaya. Aƙalla nakan samu kamar baccin awa shida zuwa bakwai a rana. Wa'innan lokuta shine nake kwanciya kullum.

Idan na gane wannan tambayar ana nufin ina son cin abinci a titi, amsar ita ce a'a bana son cin abinci a titi kuma bana cin abinci a titi, saboda cin abinci a titi ba ɗabi'a bace mai kyau, yana rage ƙimar ɗan adam.

Eh ina iya tuƙa mota sosai da sosai amma ni ban iya tuƙa babbar mota ba sai dai ƙaramar mota na iya tuƙawa amma ita ma ƙaramar motar ban taɓa zuwa wani gari mai nisa sosai ba sai dai amma tuƙi a cikin gari.

Eh nakan iya ba da barkwanci sosai ma da sosai, musamman a lokacin da na fahimta mutanen da nake tare da su suna cikin wani baƙin ciki ko wani alhini. Nakan musu barkwanci ba don komai ba don su samu farin ciki da annashuwa su manta da wannan bakin ciki ko alhinin da yake damunsu.

Wato in na gane wannan tambayar ana nufin yaya nake shaƙatawa a lokacin hutu. Ina shaƙatawa ne a dukkan lokacin da na samu hutu ko na yi hutu a wurin aiki nakan zauna da iyalina da 'ya'yana musamman su ma in suna hutu mukan fita mu je mu shaƙata ko bakin ruwa ko kuma wani wuri inda yake da ƙayatarwa.

Idan na fahimci wannan tambayar ana nufin matashin kai nawa nake amfani da su a wurin kwanciya ko kuma a kan gado. Ina yin amfani da matashin kai guda ɗaya ne kawai, sai dai a kan gado wani zubin na kan sa kaman matashi uku amma matashin da nake amfani da shi guda ɗaya ne.

In na fahimci wannan tambayar ana nufin ko ina cije farce wato ana nufin ina yanke farce ko ƙumba da baki. A'a, ni ba na cije ko yanke farce ƙumba kenan da baki saboda ba al'ada ba ce ma mai kyau. Shi farce ko da yaushe yana ɗauke da wasu ƙananan cututtuka wanda baza a iya gani ba sannan yana ƙunshe da datti iri-iri. Shi yasa yanke farce ko cije farce da baki babu kyau gaskiya. Masu yin shi ma su dena.

Ina gaishe da mutane ne gwargwadon yadda na san al'adunsu da kuma yanayin yadda suka girme ni. Duk wanda ya girme ni nakan ba shi girma, nakan gaishe shi a matsayin shi na babba ni kuma a matsayina na ƙarami sannan gwargwadon iyaka yadda na fahimci al'adun shi. Sannan ƙarami wanda shi ma na girma shi ma nakan gaishe shi iyaka gwargwadon yadda na san cewa na girme shi.

Adadin ruwan da nake sha kullum a rayuwata, nakan sha adadin ruwa aƙalla kaman lita biyar, saboda shi wannan lita biyar da nake sha a koda yaushe shine jikina yake buƙata a kowace rana. Kuma dukkan wani ɗan adam da Allah ya halitta, yana buƙatan ruwa a jikin shi kaman lita biyar, kwatankwacin kaman leda fiyowata guda goma a rana. In sha Allahu duk ɗan adam da yake shan lita biyar a rana zai samu lafiya, sannan lafiyar shi za ta ƙara bunƙasa.

Ina kiyaye kowace kalmar sirri ne ta duk wanda ya zo ko wata ta gaya mun sirrin ta ko sirrin shi. Nakan yi iyaka bakin ƙoƙari na, inga na ɓoye wannan sirri, ba tara da bayyana ma kowa wannan sirrin ba.

Idan na fahimci wannan tambayar, shin ko ina amfani da ragan gidan sauro? Eh ƙwarai kuwa ina yin amfani da gidan ragan sauro wanda aka fi sani da mosquito net ko kuma gidan sauro net. Ina amfani da shi a wurin kwanciya sosai sosai kuma yana ba ni kariya sauro baya shigowa ya cije ni a lokacin da nake bacci.

Nakan je kasuwa ne a dukkan lokacin da buƙatun zuwa kasuwa suka kama ni. Nakan kama hanya in tafi kasuwa don samun abin da nake so in siya. Musamman duk ƙarshen wata nakan je kasuwa in siyo ma iyalaina kayan abinci na masarufi na yau da gobe ko kuma idan ta kama ni in je in siyo wani abin da ya zama dole. A lokacin ne nakan tafi kasuwa.

Nakan yi amfani da waya na a kowane lokaci, musamman idan bani da wani abu mai muhimmanci da zan yi. Nakan ɗauka waya na na yi amfani da shi musamman ma in ina da wani aiki da zan yi a yanar gizo ko kuma wani bincike da nake so na yi a yanar gizo. Nakan yi amfani da waya na sosai. Ba ni da wani ƙa'idajjen lokacin da na sami kaina don yin amfani da waya. Nakan yi amfani da waya na a ko da wane lokaci na ga dama.

Ni ba ni da wani launin jaka da nake riƙewa ta kuɗi, sai dai nakan sa kuɗaɗena da nake da su a cikin aljihu saboda riƙe kuɗi a cikin jaka ɗabi'ar mata ne, ni kuma namiji ne ba mace ba. Sannan duk lokacin da nake da kuɗi ina so na yi amfani da su nakan ciro su a aljihuna ne amma ba jaka ba. Ba don haka ba ni da wata launin jaka da nake amfani da ita.

Ina amfani da hannun dama ne. Hannun dama shi nake amfani da shi a dukkan wasu abubuwa da nake yi kamar cin abinci, shan ruwa, sannan da shi nake rubutu, sannan da shi nake ɗaukan komai Hannun dama na shine hannun da na fi jin daɗin aiki da shi sosai da sosai.